To, yadda nake bikin ranar haihuwa ta ya canza shekara da shekara. Amma akwai wasu abubuwa na yau da kullum da nake yi don tunawa da wannan ranar mai mahimmanci. Zan ba ka cikakken bayani kan yadda nake bikin, dalilansa da kuma yadda yake sa ni tunani. Na farko shine tunani da godiya. Da safe da ranar haihuwa ta ta farko ina yin godiya. Ina tashi da wuri, ina yin addu'a, ina gode wa Allah da ya ba ni rayuwa, lafiya da damar isar wannan ranar. Wannan yana taimaka min fara rana cikin farin ciki da kuma fahimtar mahimmancin rayuwa. Bayan haka ina kiran iyaye na musamman mahaifiyata don gode wa, gode masu da suka haife ni da kuma rai ne ni. Wannan yana ba ni farin ciki da kuma tunawa da tushe na, da tushe wa. Na biyu abincin safe na musamman. Yawancin lokuta ina yin abincin safe na musamman. Zan iya yin waina da nake so ko kuma in je gidan abinci don cin abincin safe tare da iyali ko abokai. Abincin yana zama farkon abin bikin kuma yana ba ni damar yin hira mai daɗi tare da waɗanda nake so. Na uku, hutu da shakatawa. Bana son yin aiki a ranar haihuwa ta. Ina ɗaukar hutu don yin abin da nake so. Wannan na iya zama tafiya. Zan iya ziyartar wani wurin da nake sha'awar kamar gidan tarihi, filin shakatawa ko kuma wani birni da ban taɓa ziyarta ba. Shakatawa a gida. Idan nafi son zaman lafiya, zan iya karanta littafi, kallon fim ko kuma yin wasan bidiyo. Muhimmanci ina yin abin da zai yi min daɗi. Yin motsi na jiki mai sauƙi kamar tafiya a cikin daji, hawan dutse ko kuma yin iyo. Wannan yana taimaka min jin cewa ina rayuwa da kuzari. Saduwa da iyali da abokai. Wannan shine mofi muhimmanci a cikin bikin na. Ina son haɗuwa da iyali da abokai don yin murna tare. Wannan yana iya zama ƙibar biki ko taron abinci. Ina kiran iyali da abokai mu taru mu ci abinci tare, mu yi ta'adi, mu yi dariya. Wannan yana ba ni farin ciki sosai saboda ina ganin cewa abokai da iyalai su ne babban arziki na. Kiran waya ko tarur-ruka kan layi. Idan ba za su iya zuwa ba ina kiran su ko kuma mu yi taru-ruka ta Zoom don yin murna tare. Wannan yana nuna min cewa ko da nisa alaƙa tana nan. Kyaututtuka da abubuwan tunawa. Bana, bana son karɓar kyaututtuka masu yawa amma kyaututtuka masu ma'ana suna ba ni farin ciki. Misali littattafai ko kayan fasaha. Dan wani ya ba ni littafin da nake so ko kuma kayan aiki zan iya amfani da shi wajen sana'a na. Hakan yana sa ni jin cewa mutanen suna tunani, tunanin na. Hotuna ko wasiƙu. Wasu abokai suna aiko min da hotuna tsufuffin lokuta da muka yi tare ko kuma wasiƙu masu kyawawan kalmomi. Waɗannan suna zama abubuwan tunawa masu daraja. Yin tunani da shi, shirin gaba. Ranar haihuwa kuma lokaci ne na yin tunani da shirin gaba. Ina duba abin da na cimma a shekarar da ta wuce, abin da na koya da kuma abin da nake so in cimma a shekara mai zuwa.

Yanke shawara a aiki, yana da matuƙar tasiri kan nasarar aiki da kuma na biyar muhallin aiki. Zan ba ka cikakken bayani kan hanyoyin da nake bi, matakai, ƙa'idoji da kuma abubuwan da nake kula da su lokacin yanke shawara. Fahimtar matsala ko dama, da farko ina ƙoƙarin fahimtar matsalar, ko damar da ke gaba, gabanaina sosai. Wannan na nufin tattara bayanai. Ina tattara duk bayanin, da za su iya taimaka mun fahimtar abun da ke faruwa. Wannan ya haɗa da bayanan aiki, rubutanni, tarihin abubuwan da suka gabata da kuma ra'ayoyin abokan aiki. Tantancewa, ina tambaya menene ainihin matsalar? Menene dalilanta? Waɗannan abubuwan ne suka haifar da wannan dama? Waɗanne abubuwa ne ke cikin hannuna da wanda ba su cikin hannuna ba? Amfani da fasaha, a wasu lokutan ina amfani da kayan aikin bincike, software na nazari ko kuma dabarun nazari don fahimtar abun da ke faruwa. Haɗin kai da abokan aiki, bana son yanke shawara ni kaɗai idan ba dole ba. Ina haɗa abokan aiki cikin tsarin yanke shawara. Wannan yana nufin taro. Ina kiran taro, tare da waɗanda abun ya shafa mu tattauna matsalar ƙo damar tare. Sauraron ra'ayoyi, ina sauraron ra'ayoyi, ra'ayoyin kowa. Ko da sun saba wa nawa. Wannan yana taimaka mun gane matsalar daga ɓangarori daban-daban. Neman ƙwararrun shawara, ina matsala ta ƙunshi fannin da na ba ni, da ba ni ilimi sosai. Zan nemi shawarar ƙwararrun abokan aiki ko na masana a wancan fannin. Yin nazarin fa'idodi da hatsari, bayan tattara bayanai ina yin nazarin fa'idodi da hatsara na kowane zaɓi. Wannan yana nufin rubuta zububbuga. Ina rubuta duk zububbugan da nake da su, daga mafi sauƙi zuwa mafi wahala. Ƙimantar tasiri, ina yi wa kowane zaɓi tambayoyi. Wane tasiri zai yi kan aiki? Wane tasiri zai yi kan abokan aiki? Wane tasiri zai yi kan al'ummar aiki? Wane tasiri zai yi kan lafiyar kuɗi? Amfani da ƙa'idoji, ina amfani da ƙa'idoji kamar SWOT analysis, hpl, rauni, damar, barazana don ƙimanta zububbuga. Yin amfani da tunani da hankali, yanke shawara ba wai kawai game da lissafi ba ne. Yana da alaƙa da tunani da hankali. Don haka ina yi wa kowane zaɓi tambaya. Wane zaɓi ne zai fi dacewa a cikin dogon lokaci? Wane zaɓi ne zai yi daidai da ƙa'idodin aiki da kuma darajoji na? Ina yi la'akari ta yadda shawarar za ta shafi mutane, ma'aikata, abokan ciniki, abokan aiki. Bana son shawara da za ta cutar da mutane ba tare da dalili ba. Ina tambayar kaina wane zaɓi ne zai samu daɗi bayan shekara guda. Wane zaɓi ne zai dace da buri na na sirri? Idan ya yiwu, idan ya yiwu ina yin gwaji ko nazarin pilot kafin in yanke shawara gaba ɗaya. Misali, aikin gwaji zan iya aiwatar da shawaran, a ƙananan sashi ko na ɗan lokaci in duba yadda take aiki. Bayan gwaji ina nemo, ina neman ra'ayi daga waɗanda suka shafa don ganin ko ya kamata a ci gaba da shi ko a gyara shi. Ina yin shawara da jagoranci idan shawara ta shafi babban aiki.

Lokacin safiya ko asuba, wannan lokacin da rana na futowa, duniya tana shiru, iska mai daɗi. Hasken rana mai laushi yana ba ni kwanciyar hankali, don fara ranar cikin sauƙi, in yi tunani, in yi addu'a, ko kuma in sha shayi kafin duniya ta fara hayaniya. Yana sa na jin cewa akwai dama, ga sabon fara. Lokacin tsakar rana da asar, a wannan lokacin, rana tana haskakawa sosai, yana jin ciki, duƙuzari da himma. Yana dace wa don yin ayyuka, masu wahala, tafiya, ko saduwa da mutane. Yana tunatar da ni da yalwar rayuwa, kuma yadda ake buƙatar yin amfani da lokaci mai kyau. Lokacin magariba, wannan lokacin, da rana ta faɗi yana da kyau sosai. Musamman, don hasken yana canzawa, laun, yana canza launi zuwa, ja ko orange. Yana ba ni damar, hutawa bayan aikin yini, yin bitar abun da na yi kuma in yi shiru ko in yi hira tare da iyali, ko abokai. Yana kawo ƙarshen yini, cikin natsuwa. Dalilin da suke sa na zaɓo, waɗannan lokutan, lokacin safiya yana ba ni kwanciyar hankali da damar shirya tunani don yini. Lokacin tsakar rana yana nuna ƙarfi da damar yin ayyuka. Lokacin magariba yana kawo natsuwa, tunani da haɗin kai. Kowane lokaci yana da kyawunsa, da ma'anarsa, amma lokacin magariba shine lokacin da na fi son, son jira saboda yake haɗa kyawun, kyawawan yanayi da jin daɗin na zaman lafiya. Yadda na ke amfani da waɗannan lokutan, shine, lokacin safiya don tunani, addu'a ko shirye-shirye na yini. Lokacin tsakar rana don ayyuka masu wahala da saduwa da mutane. Lokacin magariba don hutawa, yin bita da hira tare da iyali ko abokai. Ina fatan, wannan bayani, ya amsa tambayar ka? Shin kana son in yi? Ƙarin bayani, game da yadda ake yin yini da kowane lokaci don ayyukan, daban-daban? Don, gaskiya, ina godiya da wannan tambayar duk da cewa binciken da na yi bai samu.

Na ba da martani cikin hausa kamar yadda na saba amma bayanan binciken ba su ba da amsa kai tsaye ba ga tambayar ku game da faffukan hawa matakala ko lift. Domin wannan tambaya ta dogara ne da ra'ayi na sirri, zan raba dalilai da za su sa na zaɓi na musamman. Dalilin zaɓina na hawa matakala shine kiwon lafiya da motsa jiki. Yana taimaka mani wajen kiyayye na lafiyar jiki ta hanyar motsa jiki da hawan zuciya. Yana ba da damar yin tanadi cikin shiru da kuma shakata lokaci, dangantaka da muhalli. Yana taimakawa wajen adana wutar lantarki da rage hayakin ababen hawa. Yana ba ni damar lura da mutane da wurare a hankali fiye da lokacin da nake cikin sha'awa da jin daɗi. Yana kiyaye al'adun zamanin da fasaha ta gine-gine na wuraren hawa matakala. Yana ba da damar ganin tsarin ginin gine-gine na daban-daban. Duk da haka, idan hawa matakala yana da nisa misali hawa goma ko lokacin da nake gajiya ko ina ɗaukar kaya, zan zaɓi lift. Domin abin da ya fi dacewa da yanayi na a wancan lokacin. Don ƙarin bayani ko kuma wani tambaya, na gudu da tambayar ku.